Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? To, ni dai kuɗina indai ina da kuɗi dewa nakan kai su banki ne na ajiye. Indai kuɗin suna da yawa saboda kama hatsari ne ajiye kuɗi da yawa a gida. Indai kuɗi suna da yawa to ni kan ɗauke su na kai su banki na ajiye su a wurin. In sa akant ina yawa saboda gudun matsala. Ama indai kuɗin ba mai yawa ba, wanda mutum zai iya ajiye kuwa alju na biyun buƙatan yau da kullum wanda kuma normal ne. So ya danganta da yanayin kuɗin ne da kuma yawansu. Indai mai yawa ne to a banki nake ajiye wa, indai kuma kaɗan ne nakan ajiye aljuhu a gida.

So nawa kake rubuta rahoto? So nawa kake rubuta rahoto? To, ni dai tun da ba ɓangaren jarida na karanta ba, bana rubuta rahoto. Ko so ɗaya bana iya rubuta saboda ba ɓangaren da na karanta bane, ba abun da ya shafe ne bane. Sunna gani sai wayanda suka karanci abun da ya shafi jarida, suka danganci abun da ya shafi jarida, su ne sukan iya rubuta rahoto. So na ni dai a magana ta gaskiya bana rubuta rahoto kuma ba zan iya rubuta rahoto ba saboda ba ɓangaren da na karanta bane, ba abun da ya shafe ni bane. Shi yasa ban iya ba.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? To, ni dai gaskiya ban cika cin abinci a waje ba. Na fi son na ci abinci tun daga dir gida kafin na je wurin aiki. Sau ɗaya nake iya cin abinci a wurin aiki, shi ma sai in samu shayi da ɗan biredi kawai na ci. Dan kana son abincin waje ba na son abincin bakin hanya. Na fi sau kawai in samu abinci na daga gida, matata ta dafa min na ci na ƙoshi kafin na fita. Na je kuma sai na dawo in sake in zo in ci. Don wannan ban fi cin abinci a wurin aiki ba.